Wa yake ƙaƙƙafa maka baya? Gaskiya wannan tambayar wadda aka ce wa yake ƙaƙƙafa maka baya, ni bahaushe ne uwa da uba amma har yanzu ban fahimci ina wannan tambayar ta, ta sanya gaba ba. La'ana za ta iya yi wa ana nufin wa yake, ah, wa yake yi maka tausa a baya. In har haka ake nufi to, ah, a ƙasar Hausa akwai waɗansu mutanen da suke yiwa mutane tausa. Ya danganta da irin wane mutane ne. Na farko da akwai sarakai. Sarakai wanda suke musu tausa yawanci zaka samu kuyangi su da barori suke musu tausa yanzu haka kamar yanda labari yake zuwa suma ɗin bakowa bane ba yake yin, yake barin barorinsa da baiwoyinsa suna mai tausaya. Sannan na biyu da akwai, eh, masu kuɗi. Masu kuɗi su kuma wannan suna masu mulki suna amfani ne da inji na yin tausa sai su ba matansu su ringa musu tausa. Sannan da akwai muma irinmu kuma yakubayi ko kuma an ce mata ma farko. To matansu gaskiya yanayin tsarin da suke bi ma, za kaga tsari ne wanda yake zarta na addinin musulunci. Sukan iya ba dukkanin wacce mace ko kuma yaro namiji ya musu tausa. Wanda kuma hakan suke jefasu cikin haɗarin auren jinsi kaga mace tana yi wa mace budurwa, tana yi wa 'yar'uwar ta budurwa tausa. Wanda duk lokacin da za a yi tausa, zakaga ana iya taɓo gurare wanda suke iya taɓo wa mutum sha'awar sa. To daga haka kuma sai labari ya sha bam-bam. To don haka wannan shine haɗarin da mata suke faɗawa ko kuma mata, 'yan mata kai su sa yara ƙanana mazaje su musu tausa. To shima sai kaga abin ya, ya labarin yana canzawa. Babbarar mace tana nema ta ɓata ƙaramin yaro. Wanda ni kuma tsari na shine ba mai min tausa tunda nake nema wanda ya taɓa min tausa sai matata. Duk gajiyar da nake ji bari nake yi. Na yi kwanciyar da na san ban matsu ba, ban takura ba kuma nai bacci mai daɗi da annushuwa. Har na samu dukkanin gaɓoɓin jikina, dukkanin gaɓoɓin jikina sun saki. Haka na ke yi.

Yaya kake karɓar baƙo? Gaskiya waɗannan tufa ce wadda take mai matuƙar muhimmanci kuma abu ne wanda muka ba shi muhimmanci. Ah, baƙo, bahaushe kan mai karin magana da cewa, "Baƙon ka annabin ka." Don haka baƙo gaskiya a wajen mu mutum ne wanda ake karramawa, mutum ne wanda sai ƙarfin, inda ƙarfin ka ya ƙare kula da shi kawai sai inda ƙarfin ka ya ƙare. Don haka idan baƙo ya ce zai zo ko dama. Ko ma bai ma samu damar faɗar cewa zai zo ɗin ba, to za a karrama shi ɗin saboda baƙuntas sa. Balle kuma ace ya ce zai zo, to duk lokacin da ya ce zai zo kuma nan ma karrama za ta fi yadda mutum yake tunani. Sannan, ah, shi kuma baƙo za ka ba shi ne duk abin da ka ga za ka iya, duk dai ƙarfin ka. In kana da ƙarfi, ah, za ka siyo. In kana da ƙarfi za ka samu kaza, nama ko wane iri ne in ba a samu kaza ba naman kai har abincin gida ma za ka ga cau-- sanya, ah, canja shi ake yi saboda baƙo. Ko da kana da kuɗi ko ba ka da kuɗi za ka an canza abincin gida saboda baƙo. Saboda baƙo in harda wadata ana iya ɗan fita, a ɗan je kasuwa tare dashi sannan kuma aje wajen sayayya moll-moll tare dashi.